Gaskiya na fi son burodi mai laushi sosai kuma irin wannan burodi anfi samun sa a teburin mai shayi. Gurin akafi samun burodi mai laushi.

Teburinmu a wurin aiki gaskiya tana da faɗi da girma da tsayi. Saboda muna da yawa, agun aikinmu yana taimaka mana. Gabaki ɗayan mu mukan samu muyi aiki ko kuma in zamuyi meeting ya ɗauke mu gaba ɗaya.

A gaskiya na fi son miya miya zafi saboda ba ni da kyakkyawan alaƙa da miya mara zafi. Miya mai sanyi gaskiya ba na iya ci kuma baya mun armashi baya mun daɗi a baki. Na fi son miya mai zafi.

Eh na kan siya kaya a yanar gizo wasu lokutan amma ba ko da yaushe bane. Na fi son siyan kaya a kasuwa, na je da kaina, na ga abin da nake so da idona na cin ka. Amma idan na gan na nema, na nema ne ban saya ba.

A'a, bana amfani da mataimakin murya. Murya ta zalla nake amfani da ita a koda yaushe. Ni, bana amfani da mataimakin murya. Iya murya ta zalla, ta ishe ni duk abin da nake buƙata.